Gaskiya aikin jari zan ce ba na son yin aikin jari saboda abin gaskiya zan ce bai, da albarka ko kuma karuwa. Mutane da yawa me sukan ce aikin.

To gaskiya akan koyon tsofaffi amfani da waya, ina koyar abubuwa masu amfanin da waya na kuma duk suna, suna bani aiki sosai kuma suna kara mun kuɗi lokacin.

To gaskiya idan aiki a yi yawa, abin da muke fara yi, yanzu zan ma fara daga aikin ɗin da yake dam, aikin ɗin da yake ɗaya zan yi shi. Ohh aikin zai rage sosai.

To gaskiya. A ina yin marmari sosai ko. Wani lokaci sai kagan wani zeyi marmarin cin abinci. Zeyi marmarin cin abinci mai dadi marmari ne abu ne da muke.

To gaskiya zance nafi son gero, da kunun gero bana son kunun dawa sosai saboda. Dawa ba abin da na zo nayi girman nake so ba soboda haka bana son dawa sosai.

Yau gaskiya? Inda ni ke tafiya a, a rana ko in ce ina nan saboda. Tafiya rana na da mahimmaman ci a wajen mu bakowa a sukanga ne.

Gaskiya zan ce da zama yamma, zan ce ya fi kyau akan zaman waje. Ko saboda da mutane ya sungane inda yake ba in mutanen da suka gane sun san ma'ana acikin biyar in haka yasa.

To agani na yanda ciyawa cin ne faɗa ko idan, idan za ka ga matsala zai faru faɗa yama, naga faɗan tariski yoyi na matsalai yake faruwa. Shiyasa nace.

To ni gaskiya ince, wahala mana ya yawo yamma wanda zaa tambaye ni da fada akan yawan Yamma. Saboda su mtanan da suke zuwa yawan yamma su zasu sani irin wannan bani ba.

Ban taba dafawa ba saboda yanda yanayin yake bansan yanda ake dafashiba.

To gaskiya a gama sana'a wa, daukan aiki, don ji gaskiya haka wannan kuwa bazan iya faɗa amsa game da shi ba. Sabu da abin na gaskiya mana, inda yake.

To gaskiya aka, aka min da aikin abinci ko don ce ni ba na cika yin aikin abinci kuma ba na son yin aikin abinci saboda abin da nake, nake so kawai abinci a hannuna in zauna, in ci abin da nake so kenan kawai.

Gaskiya zance ni bana anfani da abincin gargajiya ko ruwan gargajiya saboda ni ban saba anfani da shi ba mutanen da suka saba amfani da shi su suke amfani da shi. Amma wayan su sai suyi taci, ni gaskiya, ban iya ba.

Eh gaskiya a game da dambu, mu kullum ci dambu abinci ne mai ƙyau. Sai amma sai mutanen da suke iya dafawa sune za su dafa. Amma, amma idan an dafa ko gaskiya zance yana yin kyau sosai, saboda abinci ne mai ɗadi.

Eh, gaskiyar zance ina koyan wata yare ne amma zance yaren ba yaren hausawa ba ko yaren Turanci. Ina koyan yaren amma kadan amma iya magana da yaren kaɗan kaɗan, saboda.

Gaskiya zance lokacin hutu yana nan daban saboda, ah, aikin da muke daban daban ne shi ya sa hutunan da ake bamu a wajen aiki ma shi ma yana nan daban daban. Haka ya sana ce.

Gaskiya zanci, agame da zuwa ee, wajen ci zance yana da wahala. Ni bana ma cika son zuwa sana'ar kaya, inda yana yi na aminci. Haka ya sa bana cika magana game da shi. Haka.

Eh gaskiya, idan zan bayyana yanda aikin na yake zan ce, aikina yana nan daban-daban ne. Wani lokaci yana da wahala, wani lokaci kuma ba wahala. Zan ce gaskiya haka aikin na yake kuma haka nake so.

To gaskiya idan lafiya da bacci ya yana yi na mutane iri abubuwan zance da haka mutane da yawa bazasu samu abunda suke so ba. Haka ya sa ni bana cika yi irin abubuwan nan na nen can na yin.

To gaskiya anan al'adu mu, ina yin abubuwa masu yawa kuma ina yin abubuwa waɗanda za su taimake ni. Ina yin abubuwan da mutane zasu ga mutane na yi bai basu alheri ba ko kuma daawa.